A'a, ba na yin harsashe lokacin bacci. Abin da ya sa ba na yin harsashe bacci wasu lokutan ba na samun bacci ɗin yi, sai na sha maganin bacci. Idan na sha wannan maganin bacci sai na kwanta, sai in daɗe ban farka ba. Shi ya sa ba na harsashe lokacin bacci.

Yadda unguwar mu ta ke, unguwar mu tana cike da mutane masu tarin albarka, ga gidaje, ga wutan lantarki kuma inda unguwar mu ta tanada amma nide gaskiya unguwar ba ta mun ba saboda mutanen ciki gaskiya nide ba ta mun ba, ba ta da daɗin zama.

Eh, ina kulle ƙofa kullum. Abun da ya sa nake kulle ƙofa kullum, da dabbobi na a cikin gida da kaji da abubuwan kiwo dai daban daban, to mutum yakan yi barayi sukan iya shigowa su sace. Shine sa nake kulle ƙofa a kullum kullum.

Ni dai gaskiya ba na son zama kusa da taga. Abunda yasa bana son zama kusa da taga shine, halan anguwan mu, zuwa wasu lokuta suna ɗan jife-jife. Kwana baya ina zaune kusa da taga sai ni na ji jifa a kaina, kaina ya fashe. Shi yasa bana son zama kusa da taga.

Jadwalin aikin mu ya kasance ne adadin yawan aikin ka adadin yawan kuɗaɗen da zaka ji. Kamar yanzu idan zamu ma gyaran kafafun mota farashin ka daban yake da saboda kai zaka siya kaya kai zaka siya mai da mai sauran kayayyaki amma akwai kalan aikin da zakayi farashi za a mashi a cikin sauki.

Ni dai na fi son bikin ƙarin shekara. Saboda bikin ƙarin shekara yana bulgeni. Ba komai yasa bulgeni saboda ilin jilan da ake yi kafin ƙarfe sha biyun dare yayi Ana wannan abubuwan dai naƙka sunzo suna tashi a sama. Shi dai ke bulgine a bikin ƙarin shekara.

Ni nama baya burge ni, dan gaskiya nidai da so samu ne na fi son kifi. Kifi yafi burge ni, irin kifin nan ne na ruwa talwaɗa ake ce mai kome gaskiya nidai nafi so ne, amma nidai gaskiya bana son nama saboda akwai ciwon da ke gareni idan naci nama yakan iya tashi.

Bana bukatan rubutu da sauri. Abin da yasa bana bukatan rubutu da sauri shine idan ina rubutu da sauri ina ɗan kuskuren wasu kalmomi wajen hara fin baƙi. Shi yasa bana rubutu da sauri nake son in bi a hankali sannu sannu har in gama.

Eh, ƙwarai ko ina lullubewa da balgu. Abin da ya sa nake lullubewa da balgu shine ɗakina da akwai AC, kuma idan asuba yayi sanyi na sauka sosai. Yan sanyin na ya sauka sai in dinga kalkalawa. To dole sai na lulluɓe da balgu. Shine ya sa kowa nake lullubewa da balgu.

Yadda ni nake karɓar baƙo na shine yadda kowa ke karɓan baƙo, idan nayi baƙo, abu na farko da zan fara bashi zan fara bashi ruwa ne ya sha. Idan yasha, sannan na kawo mai abinci ya ci ya ƙoshi. Kafin ya tashi wucewa sai a sawo mai lemu ma ya sha. Sannan idan ya tashi wucewa sai na ɗan kwantanta na ɗauki kuɗin mashin in bashi.

Ba na son walale masu hayaniya. Abun da ya sa ba na son wurare masu hayaniya saboda duk kawai, ni na fi son waje da hayaniya. Ko ayi rana ba ni da kayan kallo, irin su kayan kallo, so dai abubuwan kallo DVD haka bidiyo shi yasa na fi son wajen mara hayaniya kawai.

Eh, ƙwarai ko ina raba ayyuka ga wasu, kamar yanzu idan na zo yin aiki ayyuka suka mun yawa, sai na kan ɗan lafa in ba wasu, yadda su ma zasu samu nima in samu. Ilin dai a kawo mun aiki sai in ga kai! Gaskiya ina da aiki sosai, sai in ɗauka in kai ma wani. Shi ne kawai.

Eh, kulaku ina shan madara saboda abin da yasa nake shan madara gidi madara tana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so a rayuwata. Abubuwan madara suna ƙayatar da ni, suna nishaɗantar da ni. Ina jin daɗinsu a gaskiya. Gaskiya ina son madara ne.

Abun da nike yi da raguwar abinci na shine idan na ci na rage, akwai almajiran da nike ba. Idan ban samu almajiri ba da yake to ina da kare a cikin gida na sai in ba shi domin ya ci. Amma ni ba na ba kare raguwar abinci na sai irin randa ba na da abinci haka.

Ni ba na ƙetara ƙafafu lokacin zama. Saboda abunda yasa ba na ƙetara ƙafafu lokacin zama, wasu mutane sun ce baya da kyau, baya da amfani. To ni kuma tun da aka ce hakan nan, sai na keta jin tsoro. Ba na ƙetara ƙafan kowa. Idan na zo wuce ba kana zaune, sai in ce ma ka "jaya ƙafar ka zan wuce".

Lokacin da nake fara aiki kullum, idan dai na fito wanka sai na shilya sai na jela kafin na karya. Sannan in tashi in je aiki. Lokacin da nake fara aiki kullum shine ƙarfe tara da rabi. Na fi son na fara aiki da wannan lokacin, lokacin sa'a ne.

Sa hannu namu yana nan yadda ya na kowa yake. Kawai sa hannu ne nomal sa hannu, amma wasu su sun fi son su sa nahakaiwa, saboda nahakaiwa wasu irin wayanda basu yi boko ba sun fi son su sa nahakaiwa, zai yi musu sauƙi da su zo sun kaɗangula sai su sa.

Saboda nake cajin waya ta, na fi son na yi cajin waya ta da daddare. Dan idan na yi cajin waya ta da daddare, lokacin na gama abubuwan da nake yi ko mi nake, na gama yada labarai, na gama komi dai ba aikin da nake yi sai in laƙa ta. Inyi bacci koda zan tashi ta cika.

Eh, ina kunna suna law app. Abin da yasa nake kunna suna law app shine na fi son idan app in ya zo sai ya sanar da ni idan ba haka ba, ba zan yi bacci ne, in ta bacci ba zan sani ba balle har in tashi in ga abin da ya kamata na yi in lallage. Shiyasa na fi son na kunna sanarwan app in nane.

Abun da nake yi idan ba wutan lantarki shine sai na koma na samu wuri na nutsu. Ina da wata ƴar fitila ta sai in kunna ta don bai kamata ace na zauna cikin duhu ba sai in jira kafin wutan lantarki ta dawo. Amma da so samu ne ace ina da wutar sola gaskiya zai fi mun daɗi.

Eh, kwarai ina riƙe lema lokacin ruwa. Abunda yasa nake riƙe lema lokacin ruwa shine idan ban fita da lema ba, nasha kashin ruwa zan iya kamuwa da zazzaɓi ko ciwon kai na ɓali ɗaya. Shina sa na fi son na fita da lema domin kare kai na.

Gaskiya nide na fi son na je shagon maƙulashe, kayan maƙulashe, kayan abubuwa haka. Shagon da nake zuwa kuma shine shagon Malam Auwal. Saboda shagon Malam Auwal kayan shi na da sauƙi ga alkawa, ba tsada dai. Abubuwa kala-kala yana da shi gaskiya ina jin daɗin zuwa shagon Malam Auwal.

Eh, kwalai ko ina bin ka'idojin aiki. Abin da ya sa nake bin ka'idojin aiki shine ni ne mai hira a gullin. Idan ni ban bi ka'idojin aiki, sun gani ba, taya yasu sauran mutane zasu bi ka'idojin aiki? Shiyasa nake bin ka'idojin aiki. Idan ban bi ba su ma baza su bi ba.

A'a, ni ba na cin salad. Abin da ya sa ba na cin salad shi ne wasu sun ce akuyoyi ke ci ne, wasu ma sun ce tumaki ne. Kuma tun a anan ya futa rai na, na fi son na sawo kabeji in yan ka abuna in ci, amma dai.

Abubuwan da nake ji matsoro, abu biyu ne zuwa uku. Abu na farko ina mugun jin tsoron giwa, sannan abu na biyu ina mugun jin tsoron inuwa na musamman da daddare idan na juya na ga yadda yake bina a baya gaskiya ina jin tsoro.

Inda nake son cire da hutu shine kamar haka, kamar in bar gari haka, in je wani wuri inda ba a sani ba. Na fi son in je irin wannan guri, in zauna in shaƙata, in morewa rayuwata, ni dai gaskiya. Na fi son ina zuwa irin wannan, irin waɗannan wuraren.

Lokacin da nake zuwa kasuwa shine kamar irin ranar ƙarshen sati haka ina Asabar Lahadi. Ranar na san bana zuwa aiki sai na shirya na kan je kasuwa in sayo irin abubuwan da nake buƙata na more rayuwa.

A'a, bana zuwa aiki lokaci dai-dai. Abin da ya sa bana zuwa aiki lokaci dai-dai shine saboda ina da wasu ƙalkashina dole su ya kamata a ce suna riga na fitowa, suna ɗan dage ayyuka saboda ni mai gidan kai na ne. Amma da so samu ne a ce ina zuwa lokaci dai-dai ta yadda su ma za su san ƙin zuwa a lokaci dai-dai.

A'a, ba na kunna Bluetooth kullum. Ka ga na kunna Bluetooth sai ina aikin cikin gida zan yi haka ina wanke wanke wanken kwanoni haka, gyaran ɗaki ko wani abu. Amma ni gida ba na kunna Bluetooth haka nan kawai ɗaya kawai ka tso ba gaili ba dalili.

Kayan ɗakin da nake da su shine daga katifa, shi kujela, kwala ɗaya amma rafin fa muyi bashi ina da ciki kuma ina da kwaliya. Amma tun da ba ni da sifafina sai katifa na da kujera kwala ɗaya ne a bu na na talakawa iya golgodon ƙalfi na.

Eh ina jin tsoron kwali. Musamman ma kwalin da ake kira ƙudan cizo. Wallahi suna idan su ka cije ka ko kai. Wallahi sun taɓa cizo na kwanan baya. Na daɗe ina fama da zafin wajen nan da jina sa nake tsoron su sai in sayi magani da na gansu sai in sa musu a kula.

Launin idanu na suna nan yandan na kowa yake da digon baki a ciki sannan fari amma sai dai wani lokacin yakan koma ja saboda ina fama da ciwon ido amma da son samu ne yakamata in je asibiti a duba ni don a bani magani.

Yadda nake koyon fasaha ta sabo shine kamar yanzu idan wayata ta hannu ta lalace zan kawo magyala sai na tsaya na kalli abubuwan da kake yi ko me ka taɓa zan riƙe shi a kai na ne saboda watarana idan na kawo magyala idan ta ƙale yin hakan nan sai in yi abu na da kaina. Kaga ko a haka nan na ƙala fasaha sabo.

Yadda nake ji hayaniya shi ne hayaniyar da nake ji yana ɓata mun rai, yana baƙanta mun rai amma bayan da na yi iya tun da ɗiyan maƙwabta na ne idan nayi magana yanzu ba a ce na caka rigima ko na cika wani abu shiyasa na kulle kaina a cikin ɗaki ni ɗai saboda kada na ji hayaniyar kowa.

Gaskiya ni na fi son shayi, abinda ya sa na fi son shayi kasan ko wancen lokacin, na ce ma na fi son madara saboda wasu lokutan idan na sha kofi, zuciyata za ta dinga tashi, sai na ta ƙaƙalin yin amai. To, abun nan yana wahalar da ni shine sa, na fi son na sha shayi abu na.